Mm, tabbas ni namiji ne. Asalin me abun da yake, yake sa naji tsoro shine rayuwa gaba daya. Abokanen yar da muke tare da su abubuwa kamar da rayuwa gaba daya. Kuma kagan abin da yake bani tsoro a rayuwar nan shine abokanaye. Abokanaye shine man, shine asal abun da na fi jin tsoro. Saboda ba ka san wa yake son ka ba kuma ba ka san wa yake jin haushin ka ba.

A unguwar mu dai ba laifi kam. Unguwar mu de ina cikin, ina cikin birni ne, ina cikin birni ne kuma birnin kuma unguwan namu kuma anguwan na manya ne, anguwan na manya ne kuma a nan wajen ɓangaren, ɓangaren Arewa Najeriya in nan anguwa ne kuma nan masu kuɗi. To babu hayaniya wajen, babu hayaniya kuma babu tashin hankali.

Ummm tabbas ina amfani da mataimakin murya dan shine wani na'ura kuma wanda technology na zamani yanzu yazo a kawo wa dashi kuma yana sa abubuwa suna tafiya daidai. Mataimakin murya kuma yana amfani da shi dan saboda abubuwa da dama kaman wajen sa application a waya da wasu abubuwa kaman irin sa.

A, ko wani ma'aikata, burinsa kawai ranar albashinsa. Kuma in ranar albashin ya zo, gaskiya akwai wani farin ciki da waƴansu abubuwa da za ka ji a jikinka. Kyawun aiki shine albashi. Haga albashin nan kuma ko bai da yawa, ko nawa ne ko bai da yawa. Amma in dai ana ɗan biyan ka albashin nan, in ranar albashin ya yi za ka ga za ka ji daban. Wallahi Tallahi. Wannan sai wanda masu karɓan albashi za su iya faɗar magana.

Ah ruwa, ni asalin gaskiya ina shan ruwa sosai, ina shan ruwa sosai. Kuma a kullum kuma ina shan kusan lita, ina shan kusan lita goma sha shida a rana. Dan saboda yanayin aiki na. A kullum kam ina shan ruwa sosai, kusan lita goma sha biyar zuwa lita goma sha bakwai a rana. Saboda inda na fito ɗinnan akwai rana sosai, so muna amfani da ruwa.

Yanda nake tafiya zuwa wurare shine, inada abubuwa na hawa, ina da babur, aƙwai babur kuma ina da mota kuma inada keke. So duk yanda ya kama, duk yanda tafiyan ya kama. Amma musamman nafi amfani da mota na zuwa wurin wurare gaskiya.

A'a ina tofa mimiyau kuma miyau aah akasa mana na ke tofa miyau a ƙasa din kuma ba a cikin jama'a ba. In ban tofa a ƙasa ba zan nema kallai in tofa a ciki amma musamman a ƙasa nake tofa miyau na. In zan tofa miyau a ƙasa nake tofawa. Kuma ƙasan kuma ba inda akwai jama'a ba. Inda ba mutane can zan je in tofa. A bukasa ko ina ban rufe.

Akwai gurare dabamdaban da nike ajiye hotunana a waya. Musamman ina amfani da Google photo. Google photo ina amfani da shi ina ajiye hotunan waya na. Kuma ina amfani da dropbox, wani application ana kiransa dropbox Dropbox mashin ma ina amfani da shi ina ajiye hotuna na. Daban daban dai kam.